To gaskiya na fi son amfani da AC gaskiya. Saboda yanayin zafin nan muna dan fama da zafi a inda muke sosai. To gaskiya AC kan gaskiya zai fi ma, saboda fanka kawai iska ne ya ke bayarwa amma bari ba ka san yin da kake so ba. Shine maganan gaskiya. Amma amfani da fanka kawai iska ne zai baka ba tare da ya ba ka san yin da kake bukata ba.

Eh to gaskiya suna da daɗin zama mana, tunda ina amfani da su ba' yadda na iya. Suna da daɗin zama ba laifi gaskiya kan. Batun suna da daɗi ko ba daɗi ai ba amfanin tambaya amma daɗi kan tun da dai har yanzu ina amfani da shi. Ai ina ganin suna min daɗi kenan.

To gaskiya ban fahimci wannan tambayan naku ba. To gaskiya shine gaskiya ban fahimta ba. Kunnan waya, kunnan waya kaman ya. Ina amfani da kunni a waya ko kuma waya a kunni shine gaskiya ban fahimci tambayar nan ba.

To gaskiya yadda nake tsara ayyukana wanda suka fi muhimmanci to zan duba a cikin ayyukan wanda yafara wanda a cikin ayyuka misali ina da ayyuka guda biyar da nake so na yi sai in duba cikin guda biyar wanne ne yafi muhimmanci a ciki to dashi zan fara sai na biyo shi da wanda yake da muhimmanci na biyu sai na uku sai na huɗu sai na biyar.

Eh gaskiya ina son ya tabarau, amma dai kin na da matsalan ciwon ido. Wanda nake amfani da shi yana taimakawa wajen gani sosai, wajen karatu ko wajen lecture a makaranta. So ina saka shi ina son yawa, yana yi min amfani sosai sosai.

Eh, gaskiya ina tuna abubuwa da dama, irin rayuwar da muke na yarinta, zuwa makaranta, yadda muke wasa, yadda muke karatu da shaura su. Abin gaskiya yana ban sha'awa, yadda yanzu mutum ya girma amma duba na abubuwa baya iya yi yanzu. Abin kan gaskiya akwai akwai, akwai ban mamaki kan yanzu. Dole mu na tunawa da wannan lokutan da dama.

Gaskiya ina amfani da waya, wayana sosai fa. Gaskiya nidai iya amfani da shi ko da yaushe ko da yaushe. Idan bana amfani da shi to ƙila bacci nake yi. Amma ni kan irin mutane ne masu amfani da waya sosai sosai. Ko wane lokaci, ko wane yanayi za a same ni ina danna wayana.

Gaskiya kafin na yanke shawari a aiki, dole sai na yi shawara da manyana a wajen aiki. Misali, wanda yake gaba dani a wajen aiki dole sai naje na same shi muyi shawarwari, mun ga wane mataki zamu ɗauka a kan wannan aiki ɗin. In akwai gyara, yayi kokari ya mun gyaran in babu kuma to sai na wuce nayi, nayi abun da ya kamata.

Ba ni da wani manufa gaskiya na watawata, gaskiya. Gaskiya, dun banma ma fahimta mene ne wata watan ba? Wannan wata watan da kuka man tambaya a kai gaskiya ni ban fahimta mene ne kuke nufi ba. So ba ni da wani manufa akan irin wannan magana.

A cikin awa ashirin da hudu na ka iya kallon wayana na awa sha takwas. A ƙalla awa sha takwas ina kallon wayata ba tare da na bari buga screen ba. Don ko da yaushe ina kallon wayata, ina amfani da shi, ina duba abubuwa, ina koyon abubuwa sau da dama akan wayata. So bani da wani lokaci da ba na kallon waya, lokacin da ba na kallon waya kawai sai dai idan ina bacci ko ai wani aikin da ba.

Sosai gaskiya ana cin citta sosai sosai a cikin abinci saboda yana da mugun amfani, yana kare mu daga wasu ƙananan cututtuka na sanyi ko tari saboda citta abu ne mai amfani sosai a cikin abinci. Ba na wasa da cin citta a cikin abinci.

Ina kallo amma ba ko da yaushe ba. Amma gaskiya suna da ban sha'awa. A yayin da dare ya shiga, duhun dare ya shiga to a wannan yanayin nakan zauna ni kaɗai, ina kallon sararin samaniya, ina dubawa, ina tunani, ina tunanin ya za a yi na kasance a cikin wannan yanayi. To gaskiya ina, ina kallon taurari sosai sosai.

Ina amfani da hannun hagu wajen rubutu da aiki da abubuwa da dama. Gaskiya na nafi amfani da hannun hagu. Gaskiya wajen rubutu na ban iya yin wani abu da hannun dama ko wani abu.

Na fi cajin waya na cikin dare, sai dare ya yi na zo kwanciya nake cajin waya na. Amma wani lokacin idan na yi amfani da wayan sosai babu caji, to zan iya sa cajin a ko da yaushe, ko da yake ma ina amfani da, uh, power bank wajen cajin wayoyi na to gaskiya ko da yaushe na kan iya cajin waya.

Gaskiya wannan ban ce na fahimci tambayan nan ba amma aikin ɗin wane irin aiki? Kunga nima dole zan muku tambaya. Tambaya ne akan tambaya. Ya zaki tabbatar da ingancin aiki? Akwai hanyoyi, ga misali aiki na akwai hanyoyi daban-daban da zanyi ya duba wa im tabbatar da yanayin aikin, ingancin aikin ɗin sosai sosai. So ina ganin ba wani matsala gaskiya wajen tabbatar da ingancin aikin.

Muna da fanka a rufin ɗaki. Yanzu haka ma ina da shi a ɗakina, amma dai ba na amfani da shi. Saboda yanzu ana cikin sanyi ne. Idan na kunna sanyi zai dame ni, so ba na amfani da shi yanzu ba. Muna da fanka a, sabon fanka ne ma.

Aikin gidan da nake kullum akwai share daki na, akwai dafa abinci. To gaskiya na ganin iya abubuwan da nake yi ke nan. Ban ci ganin bana aiki sosai ba. Akwai na share daki ne, naɗin gyara, yawance gyaran gado. Bana tafi daga bacci nakan gyara gado, na je na sha share gida sai na je na yi dafa abinci. Ni kaɗai nake zama, kai na nake wasu abubuwa.

Busa tsaki ka, gaskiya banyi ba. Busa tsaki, ai ai sai na mata, na aikin mata ne wannan dai gaskiya banyi busa wata tsaki ba. Me zai hada ni da busa tsaki? Ina namiji, ai akwai abubuwa da ko da ana kusa a aikin ma to akwai abubuwan da ba nawa bane ba, aikin mata ne wannan.

Gaskiya na fi samun kuzari da safe. So na tashi da safe, na kan je na motsa jiki, na yi gudu har na tsawon minti talatin zuwa awa ɗaya. So na gaba so zan ji matuƙar ƙarfi a jikina. So kome zan yi shi, zan yi shi cikin kuzari da sauri-sauri, kome nake yi.

Wane irin jaka ne ke kai? Ni ban fahimci wannan tambayar ba. Jaka, ana amfani da baƙin jaka ne mai ɗan girma kana. Muna da jakakkuna kala kala. Ban gaskiya, don ban san me kuke nufi da wane irin jaka nake kai ba. Amma ina da jaka kala kala, ina da jakan baya, ina da jakan saka, babban jaka na saka kayana, ina da jakan saka takalma da shauran su.

Eh, na fara koyon wani yare amma har yanzu ina koya ne, ban gama iya wa ba. Tun bai fi ƙanana haruffa ne na iya ba amma ina koya da yaren Larabci na fara koya. Kuma ina mugu takarcin da ɗan koyon wannan yare. Yana da mugu kuma zai yi mun amfani a lokacin da na je ƙasashen Larabawa zai yi mun amfani sosai sosai. Yana da kyau, na mai da hankali na kai saboda naga na samu na iya yaren nan da wuri.

Na fi son burodin da aka yi shi da fulawa, an saka mashi ƙwai mai laushi da gaskiya. Bana son berdi wanda yake da ƙarfi saboda yana bani wahala wajen ci da wajen sarrafa shi. Amma berdin mai laushin nan nakan iya yin abu buwa da dama da shi. Na soya shi da ƙwai, na sa mashi kifi, na sa mashi abu buwa da dama ba tare da na ji wani abu ba.

Kai gaskiya ban iya yin iyo ba. Kwata-kwata ban ma taɓa yi ba. Tun da nake ban taɓa gwada yin iyo ba saboda ina matukar tsoro fadawa a ruwa na samu matsala saboda na gan mutane cikin sauƙi sukan mutu. Idan mutum bai gama ƙwarewa a iyo ba, shi ya sa ne bana wasan zuwa kusa da bakin ruwa ba saboda kuskure kaɗa ka yi, mutum zai iya rasa rayuwan shi.

A da gaskiya ina iya siyan kaya a yanar gizo amma yanzu, dubara yanayin daban da kuɗi na shiga cikin wani yanayin rashin kuɗi da wahalar rayuwa. So ya zamana na daina siya gaskiya. Na fi so na je kasuwa, ko kasuwan Gwanjo na je na nema kayan da zan saka. Amma kowace irin kalan kaya ne yanzu na daina siye a yanar gizo. Bana siya yanzu kwata-kwata. Saboda da shi yanzu harkar damfara ta yi yawa. Cikin sauƙi za a iya damfaran mutum, a damfare shi kuɗin shi. Kawo maka wani abu don ba abun, ba kayan da ka siya ba.

Gaskiya ina shan ruwa sosai a kowane rana. Don ina iya shan sama da lita goma a rana don ina shan ruwa sosai sosai. Na rasa meya sa hakan yake faruwa dani, ina so na samu na rage ko na daina shan ruwa sosai amma na kasa dainawa. Daɗin shan ruwa sosai ma nake ji idan ban sha ba bana jin dadi. Ina tashi daga bacci nake shan ruwa, zan sha kaman kofi biyu. Haka inna zo na ci abinci da safe, sai na sake neman ruwa na sha mai yawa kuma. Inna ci abinci da rana ina shan ruwa mai yawa na ci abinci da dare ina shan ruwa mai yawa, kafin na kwanta barci ma sai na sha ruwa sosai.

Gaskiya ne mutum ne mai matuƙar son kasuwanci. Amma yanzu saboda yanayin rashin babban jari ko kuɗi mai yawa a hannuna, ey na ɗan ja baya da dangantakaina da kasuwanci. Saboda harka ne wanda yake buƙatar kuɗi mai yawa idan za ka shiga cikinta. To ni dangantakata da kasuwanci yana da ɗan ƙaranci sosai yanzu. Don ba na shiga al'amuran kasuwanci sosai saboda rashin jari da zan yi harkokin kasuwancin da shi.

Gaskiya ban cika bayar da ra'ayi a aiki ba, saboda bana so idan na ba da ra'ayina ko shawarana a aiki azo ba'ai amfani da shi ba. To gaskiya ban cika bayar da shawara ko ra'ayi a kowane aiki idan zan yi ba, idan baza a yi amfani da shi ba. Amma adun lokacin da za'a yi amfani da ra'ayina a wani aiki, to gaskiya zan ba ku ra'ayina a kuda yaushe che ni bani da matsala wajen ba da ra'ayina a aikin da za'a yi ko aikin da zan yi ko aikin da wasu za su yi cikin sauƙi ba tare da samun matsala da wasu ba.

Ni ina taimakawa mutane ta hanya daban-daban. Amma ta inda na fi taimakawa mutane, na fi taimakawa mutane wajen ba da shawarwari, shawara na yadda mutum zai taimaki kan shi a wannan rayuwa. To amma idan ina da halin taimakawa da kuɗi, nakan taimakawa mutum da kuɗi wanda zai je ya yi damuwa gaban shi da shi. Kila wannin taimakawa wajen bawa mutum kuɗi da zai ci abinci ko ya yi wani lalura da shi na rashin lafiya ko wani abu makamancin haka. Gaskiya, ni ta wajen taimakawa mutane, na fi taimakawa mutane ta wannan gefen.

A cikin wayata nake ajiye wayata, ko kuma a yanar gizo, gaskiya na fi ajiye waya, hotuna na. Amma dai mafi yawan lokuta na fi barin su akan wayata, don bana wani tura hotuna na a wani wajen da ban. Saboda gudun bana son hotuna na su shiga hannun, su shiga mugun hannu. Amma wani lokacin nakan iya turawa da hotuna na a yanar gizo. Amma a wayana, bana bada, bana na ajiye, na ajiye hotuna na akan wayata ne cikin sauƙi ba tare da wani ya samu daman gani ba.

Gaskiya lokacin hutu na fi shaƙatawa tare da abokai. Mu kan fita mu je yawon wasanni, wajen buɗe ido, mu je wajen shaƙatawa daban-daban, daban-daban. Mu je mu sha kwalba, mu yi abubuwa da dama, mu ci abinci, mu e mu huta, mu yi wasanni daban-daban da abokanai na. Don na fi hutawa da abokanai. Sai wani lokacin na kan fita da yar budurwata mu je wajen shaƙatawa idan ina lokacin hutuna, gaskiya.

Ina son fure kala kala saboda kamshinsu suna ban sha'awa. Ba ni da wani takamammen fure guda ɗaya wanda zan ce ina so. Ni duk fure mai kamshi sosai. Ina matuƙar son fure mai kamshi saboda bani da wani taka mamme indai fure na da kamshi sosai to ni maaboci wannan furen ne bana son furen da ba yi da kamshi sosai kwata kwata. So idan fure ba yi da kamshi, to ni wannan furen banawa bane. Amma idan furen yana da kmashi to ina matukar son irin wannan furen din.

To, gaskiya ni idan zan bada ƙyauta, nafi so na siya wani abu mai muhimmanci wanda zaka jima kana amfani dashi nayi maka wannan kyautar dashi. Bana so idan zan yi ƙyauta na baka wani abu mara muhimmanci. Koda yaushe in dai zan bada ƙyauta, to wannan abun da zan baka to zai zamana me abu ne mai matuƙar amfani wanda zaka jima kana amfani dashi. To bana bada ƙyautan wani abu mara ƙyau, kuwa bana bada ƙyautan kuɗi. Nafi so idan zanyi ƙyauta na baka abunda za kayi amfani da shi, ya zama ne maka mai amfani a gare ka. Amma bayan haka, ni bana ba da kyauta wani abu mara kyau.

Ina tafiya kasuwanci amma ba sosai ba. Saboda ni a yanzu bana tafiya kasuwanci ko'ina. Bana zuwa ko'ina. A da, idan zan tafi kasuwanci ina zuwa gari-gari. Gari irin su Taraba, Sokoto, Kebbi da wurare da dama, ina zuwa kasuwanci. Amma yanzu na rage tafiya kasuwanci. Bana zuwa kasuwanci sosai. Ni dai in na samu dama ko yanzu ba zan iya tafiya kasuwanci.

Eh, ina mike jiki da safe. Mike jiki yana da amfani, yana taimaka mun wajen aiki da safe. Idan ban mike jikina da safe ba, gaba ɗaya gaɓoɓina sukan yi min ciwo. Amma mike jiki ina matuƙar son mike jiki da safe, na jujjuya jikina, na buga su, na mimmiƙe saboda ji daɗin aiki a wannan rana. Idan ban mike jikina ba na tafi wajen aiki, nakan ji gajiya sosai a wajen aiki. Amma idan na mike jikina da safe to komai zan yi shi cikin kuzari ba tare da samun wani matsala ba.

Sosai gaskiya ana cin manufar tallace-tallace. Idan an mun talla ko ni ne talla ina matuƙar cin manufar wannan tal- tallace-tallacen ba tare da wani matsala ba. Ni ai ina son cin manufar tallace-tallace a ko da yaushe. Idan ana yin tallace-tallace nakan natsu na saurari wannan tallace-tallacen naji me yake ƙunshe da shi ko zan ji wani abin da zai mun amfani in zama zan yi aiki da shi.